Ai ba wani wanda zai ce gaskiya ni dai ina ganin ba wani wanda zai ce ya fi son zama a ƙauye. Amma dai ni a ra'ayina nafi son zama a birni duba da ƙauye. Akwai matsaloli da yawa da yawa a ƙauye, ta bangaren abinci da matsalolin wajen muhallin zama, gurbataccen yanayi na iska da hazo da ƙasa na cikin gida. Za kaga ginaginan ƙasa sun fi yawa. Sannan a ƙauye dai babu wasu kayan alatu na more rayuwa irin su ruwan sanyi, pure water haka, madara, lemu, irin wayan na abubuwan irin su gurasa da za ka ga anayi a gefen titi, banɗasho, waye duka ba a cika samun su a ƙauye ba. A ƙauye dai in kana son tuwon dawa, miyan kuka, tuwon gero, tuwon masara, tuwon dawa da miyan kuka da miyan agushi ne, miyan duka waɗannan miyoyi dai masu yauƙi a ƙauye za ka same su. Kuma a ƙauye dai akwai fitinannu dabobi irin su ɓeraye da jaɓa da waye da waye duka akwai a ƙauye. Sannan akwai ƙarancin hatta wutar lantarki da ƙarancin ruwa mai kyau. To duba da wayen nan dalilai dai kan ba wanda zai so ya zauna a ƙauye. A birni kuma in kuka duba za ku ga akwai tsaro a birni, akwai gidaje masu kyau, akwai taƙaitar ƙasa da iska mara daɗi da kuma kyakkyawan muhalli. Sanan dai abin da kake nema a birni za ka same shi. Abinci lafiyayye, ruwa lafiyayye, asibitoci, titi, hanyoyi, makarantu, wajen neman lafiya da duka wasu abubuwa dai da ake nema wayewa, ilimi duka suna birni. Amma in ka duba za ka ga ƙauye duka waɗannan abubuwan suna da ƙaranci sosai. Wannan yasa ba na son zama a ƙauye, nake so na zauna a birni. Zama a birni kan ba wanda zai ce ba ya son shi. Duk da dai wannan ra'ayina ne, a nawa fahimtar kuma ban san ra'ayin wasu ba. Amma dai kowa kam dai saboda wayen nan dalilai zai fi so ya zauna a birni sama da ƙauye. Musamman ma a irin wannan lokacin da ake ciki. Yanayi mara daɗi musamman a wannan ƙasa ta Najeriya ana cikin yanayi mara daɗi na fama da rashin tsaro a kauyika. Mutum yana zaune a ƙauye akan iya a zo a kama shi a birnin ma ya aka cika bare an tafi ƙauye. To kam ƙauye kan ba wajen son zama ba ne ba, musamman ƙauyen ma wanda yayi nisa da gari wanda za ka iya neman ruwan pure water ka rasa, wutar lantarki babu, hanya ma babu, ba makarantu, babu asibitoci, ingantattu duka waɗannan abubuwan suna sawa a samu matsala a ƙauye. Ba wanda zai so ya zauna a ƙauye.

Ba wani abu mataimakin murya da nake amfani da shi kam ina amfani da muryata ne kawai. Babu wani abu da zai ƙara wa muryata sautu sai idan a masallaci ne lokacin kiran sallah, to nakan yi amfani da abun da zai taimakawa muryata wajen a ji kowa da kowa ya ji. Wannan sautu na kiran sallah da za a yi a masallaci. Amma bayan wannan bana yin wani amfani a wajen sauran al'amura da wani abu na taimakawa murya tayi ƙara. Sai dai wasu lokuta a cikin ajujuwa idan muna karatu da yara, mukan samo mic da kuma speaker a yi magana yara su ji maganan ta yi girma ta yadda kowa zai ji, ƙara sautu sosai dai haka. Sannan akan yi amfani da shi wajen jawo hankalin ɗalibai wajen yin karatu. Da wasu abubuwa makamantan haka. Sannan kuma a wasu lokuta musamman irin wajen tarurruka haka, taron maulidi ne, taron walima ne, taron biki ne, taron mutuwa ne ko kuma taron suna, da ma wasu taro dai da ɗalibai sukan yi na ƙarshen shekara, da irin taron sallah, akan yi amfani da abun taimakawa murya wajen yin magana. Wasu kuma akan kunna ma waƙoƙi a ciki da sauti yadda za'aji sosai da sosai to ne kam dai nakan yi amfani da shi a irin wa'ƴannan tarurruka wasu lokuta mabanbanta da kuma makaranta cikin aji. To akwai buƙatuwar hakan a lokuta mabanbanta amma idan babu buƙatuwar hakan bana amfani da su wannan shine a takaice.